Eh ina cin yawancidai ina cin abinci ƙarfe bakwai haka ƙafin azumi. Amma yanzu azumi shi da kam na cin dalo ƙashi.

Ina shan madara idan na samu amma ba ko da yaushe ba sai dai kuma akwai madarar da bana sha, ba kowanne nake sha ba.

Ina da wurare manya manya kuma da yawa inda nake san zuwa ziyara. Babba kuma na farko wanda nake fata naje shine ƙasar Saudiyya in ziyarci ɗakin Ka'aba.

Toh gaskiya yana da kyau sosai da wannan tambayan. Ina gina dangantaka tsakanin kasuwanci ne ta kyakkyawar alaƙa da kuma kyautatawa, uh, kyautatawa mutane.

A'a ba dai kullum ba, kam sai lokacin da na yi wanka duka. Muna shirya shiga gari na saka a jikinka.

To ina yin sallah idan bayan azumi ne, ina yin ball da sauran abubuwa ne.

Gaskiya ni dil aunin da nake so ma nafi son light. Light abu haka. Kamar light milk, light green, light blue.

Ni ban san kofi ba, ma shayi nake sa. Ban san yadda ake yin kofi ba kuma da me ake haɗa shi ba. Mashayi.

A'a daga baya, duk bana zuwa wurare da wuri, duk abinda ya kama ne kawai.

Gaisuwa ɗaya ne wanda addinin musulunci ya tanada, sai kuma wanda al'adar ta koya. Zan-- "Assalamu alaikum" shine gaisuwan addinin musulunci.

Babu abunda na kejin tsoro. Hedai yanayi tsoro kam banda tsoron Allah ba tsoron da mutumin da ne keji. Yanzu gawani nan wai yana tsorata ni.

Ina yin abubuwa da dama don kare lafiya. Kamar guje wa duk abin da zai jawo cutar ko wani abu haka. Gaskiya ba na yi ba.

Tab gaskiya da yawa sosai ba na iya lissafawa sabida ɗinkin mu irin gidaje, mu irin gidaje, na zamanin, da da ɗinnan wanda ake ta hayayyafa sosai.

Gaskiya yana ba da nishaɗi, kallon wuta da dare da taurari, da kallon taurari wallahi yana sa natsuwa da kwanciyar hankali.

A mako muna yi aƙalla sau biyu. Kawao ake zama, amma in ta samu kenan in bata samu ba muna yin abun da bai tsaya haka ba.

Oh, sai dai a sasanta mu. Dan ni bana cikin masu sasanta saboda akwai kwamiti mai sasanta rikici. Sai dai kuma in har tafiya.

Abincin gargajiya na fison abinci ne. Tuwo, tuwon gero, miyan kuɓewa ko karkashe.

Eh to. Ina da guda uku dai zan ce. Ba su kai, ba su fi haka ba, sai slippers kala ɗaya.